Yaya ake neman izinin hutu to. Nima gawa da wuya, yawancin aikin shuki nima al'in aikin gwamnati yake yi. Neman izini yayi mai da wuya. Bai da wuya niko, aikin shuki muba aikin gwamnati muke yi. Aikin na sani na ce yi to kakan zamu tafi izini zanyi mu je an yi tashi yau, zan ce ma gwamna to gobe fa zan fito fa. Yini mun ne sashi a wanne nake yi, kai nan gobe na zo in karba kujera na. To haka kan yi ko kun wayar zamanin, in ba zan fito ba nan ba da safe na tashi. Zan kira nce to oga yau fa bara za mu fito ba. Na gani nce to oga yau fa bara za mu fito ba, an kira shi nce to, ya ce to shuka nan bari sai ni mayoni. To haka na kan yi neman izinin hutu sai in guta. In ma hutu ne zanyi sai in huta lokacin, in ma ba hutu bane. In ma hutu ne zanyi sai in huta lokacin, in ma ba hutu bane sai in ya amsa zanyi, in damu zanyi ya wuce kunan jan rugu. Haka haka kan yi neman izinin hutu. An kira in je a kuma yau dinan sam bara zan zo gobe. Ya ce to ogani fa bara zan zo gobe ba. Shika, shika, shika, shika, shika, shika, shika, shika, shika, shika, shika. Shuka nan. In da safe ne an kira nce to oga bara za mu fito yau ba. Shika, shika, shika, shika, shika, shika, shika, shika, shika, shika, ga dalilina shikenan to in dai kawo ka. Shuka nan kan yi mana adawa ne an kira nce to oga yau za mu fito fa. Adawa aiki. Ya ce to shuka nan to sai wa, sai wani leƙen wuri. Ya yi leƙen wuri yaga duk. Haka muka yi ne kan tambayi izini a aiki. Haka muka yi ne kan tambayi izini a aiki.

Yaushe kake cin abincin rana? To yaushe nake cin abincin rana? Mm, inda muka sara yanayin gidanmu cin abincin ranar mu sha biyu. Mamana bata cika ma damuwa ta bari sha biyu ya wuce ta fi gane mana cin abinci kafin karfe sha biyu. Highest in ya wuce ma bai wuce karfe daya ba abinda yakamata kenan abincin rana ai sha biyu ne karaba tsakiya kenan kaci na rana kaga yafi ai koni yanxu na saba cin abinci karfe daya karfe sha biyu to inya wuce karfe biyunnan sai naji kamar naci abincin yamma ne sai ga abinci yamma sai da daddare mutum zai ci. Amman yana da kyau kana da time din kaga kamar nida nake ci ni sha biyu nake ci. Abunda yasa mun dadai yanayin da na tashi a gidanmu ne ana yi mana. To wa yan gida ma dau na kan je ka samu wasu basu da time duk lokacin da an gama. Kaman za a dawo kaza azo a dafa kamar ranar sati. Kaga ranar Sunday ranar lahadi sorry. Ranar lahadi wani gida sai sun dawo da coci kafin a dawo to kana dafa abinci haka ya kai karfe biyu uku a dafa in ba a dawo ma da wuri ba wake nan. Amma ka ga yanda gidanmu mu ɗa tafi coc kan nan atafi coc za a dafa abinci an ajiye shi. In an ajiye yanda kuna dawo wa karfe sha biyu ko karfe ɗaya zaku ci abinci. Ka ga yafi sauki. Wanda ka ga kuna bin ƙa'ida time da kuke cin abinci. Haka mukan yi a gida. To ka ga hakan ma yafi amfanin. Jikin ka zai saba da shi. Jikinka ya saba da shi. Shi kenan haka kai da kan ka ma yanayin girman jikinka ma zaka afin. Amma ka saya karfe sha biyu rana yayi ga rana na duka. Zan rana yayi sha biyu na yayi bakaci rana na duka. Maybe ma kayi aiki da safe ka gaji ga yunwa haba haba ai bayayi ai mamana ƙa'idan ta sha biyu yaran ta sun ci abinci. Ba ya wuce haka kuma ina son haka ni ma na saba jikina ya saba haka. Abunda muke yi fa kenanfa. To bansandai wani gu ba amma karfe sha biyu nake cin abincin rana na karfe sha biyu nake cin abincin rana na.